A karkara nake da zama, anguwan mu ana ce mata dogon icce. Akwai jama'a suna mu'amala da junansu, akwai zaman lafiya ba tashin hankali. Kowa yana sada zumunta. Wannan karon da ake azumi, kowa dai ya kulle bakinsa sai da yamma lokacin buɗe azumi sai mu taru muyi buɗe baki tare.

Madubi guda ɗaya nake da shi a gida kuma gashi nan sanye a kan bango a ɗaki. Ina amfani da shi duk sanda zanyi haski ko kuma nayi wanka. Ina so in sa kaya in shirya in fita. Madubin na da ɗan girma hakan nan, ba irin karamin da za a sa al jihuba. Wannan a bango muka sa don kuma idan mukayi wasan motsa jiki muna iya mu zo mu duba ya yanayin jikinmu.

Na fi son irin burodin da ba'a sa mishi sakari ko suga sosai. Ina son burodi wanda suga na nan dai-dai dai-dai wanda kuma yana da abun gina jiki sosai a cikinsa.

Yanda nake magance damuwa a aiki shine idan damuwa ce wadda ta shafe ni ni kaɗai, ni kaɗai zan ɗau wannan shawara yanda zan magance wannan. Idan kuma ya shafe jama'a sai inje in sami shugaban mu, in gaya masa fa ga matsalar da muke ciki kuma in abun da zan ba da shawara, a samu mafuka sai in ba da shawara. In abun da duk zamu zo tare ne, abinci ko yanda za a yi a shawo kan wannan matsala sai duk mu haɗa hannu. Haka muke magance damuwa a aiki.

Eh lallai ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Ina yin haka domin gudun ƴan laikan asiri kan su samu zarafi su shiga mun kwamfuta su je su yi mun sata. Dalilin da yake sa nake sabunta shirye-shiryen kwamfuta ina kenan.